To, idan an tambaye ni wane irin wasan da nake so zan ci, ina son wasan da, eh, idan na yi, za a san na yi wasa. Ina son irin wasan da, eh, zai, ba kawai zai na yi wasa bane, wasan da zai ƙara mun ƙarfin gwiwa, wasan da zai ƙara mun ilimi. Ba irin wasan da idan mutumin jiya yana yi ba, idan jiya yana yi ba, kawai ana yin shi ne domin ana yi. Akwai nau abokina ko, shi yana son buga, yana son wasa. Wasan shi na ɗaya da yake so zai ci shi ne ƙwallo. Ban san me yasa ba amma ka ga shi da ƙwallo, ba za ka iya raba shi ba da shi da ƙwallo. Yana son ƙwallo sosai amma duk babu inda za mu iya yi saboda shi yana son ƙwallo amma yana ɗauko kuɗin shi yana zuwa wajen masu nisa don buga ƙwallo wajen da ba ma san shi ba, eh, zai je yana dinga buga ƙwallo. Saboda wasan, wasan yayi, yayi ɗawai wannan rana wai zai je ƙasan waje ya je buga ƙwallo. Shi yana ce ma, "Kai da ba san ka ba, wa zai zaya da kike zuwa, ehm, ƙasa waje kayi ƙwallo?" Ka ga irin wasan cin gaske ni bana so. Bana son wasan da zan ɗauko kuɗi na, eh, zan ɗauko kuɗi na je ina.

To, gaskiya zan ce ina iya sallaka igiya. Igiya akwai igiya daban-daban, akwai dogon igiya kuma akwai guntayen igiya. Akwai waɗansu igiya wanda zai iya sallakawa kuma akwai wanda ba zai iya sallakawa ba. Kaman a misali, ya tangata yin da aka ɗora igiyan. Idan kana so zai iya tsallaka igiyan da aka ɗora ɗan kaɗan ko kuma wanda bai kai mun kaina ba saboda ya sa wancan kuma na zo da gudu zai iya tsallakawa. Amma idan ka sa igiya wanda yazo fi kaina tou, ta ake so in tsallaka saboda wa'incan ba zai iya tsallaka suba saboda suna da, suna da, suna da ƙiba kuma suna da dogo sosai. Igiya wannan nasan zai iya tsallakawa shine guntayen igiya wanda bas, wanda ba su yi dogo sosai ba. Iren igiyan can, eh, zan ce zai iya tsallakawa. Amma wa'yansu igiya kuma gaskiya zan ce ba zai iya tsallakasu ba saboda suna da tsawo sosai. Amma a haka bai, a haka bai bar ni wai, haka bai sa ni ba wai ba zan gwada ba saboda idan ba ka gwada abu ba ko ba ka yi abu ba, ba za ka san ko za ka iya yin shi ba ko ba za ka iya yin shi ba. Haka ya sa nake yi kowani lokaci. Idan an ce zan iya ɗaga igiya, zan iya tsallaka igiya, ba zan ce sai na gwada tukunna na gani saboda ban san ko zai iya tsallaka ba ko ba zan iya tsallakawa ba. Toh haka yasa nake yin kokari kowani lokaci wajen tsallaka igiya to, zan ce ni idan tambaye ni ina tsallaka igiya, eh zan iya tsallakawa. Amma akwai wani abokina da na sani wancan ana kiranshi ya iya tsallaka igiya sosai, eh, ko yadda ka sa igiyan zai tsallaka. Abun har yau na bani mamaki. Wani-- za ka sa ƙaramin igiya fa sai ka ga mutum ya tsallaka shi.